Ina raba abinci wa mutane ba ko da yaushe ba gaskiya. Na raba abinci da mutane indai ma na samu abincin. Na samu abinci ina raba wa mutane in nima fa na samu abinci amma ko ban samu abinci ba, ni ma zan raba wa mutane amma har indai na samu abinci nima na samu kuɗin sa zan seya in raba wa mutane. Amma kuma in ban samu ba gaskiya ban raba wa mutane. Nima na samu abincin da nima zanci to in ta raba wa mutane su ma su samu. So abin da nake yi kenan a game da raba abinci. In na samu abinci im raba wa mutane. Amma abinci ba kowa ya hakurin sabo da kaga ka ka raba wa mutane abu to kaima kana da shi ne. Ba amfanin kai baka da shi kuma ka raba wa mutane. Amma da zaran kana da shi, Allah yaba ka kaima sai ka ɗan ji tausayin wayan su kaɗan basu koya ne su ma su ɗan yi amfani da shi. Amma ko idan ba haka ba kai baka da shi kaje ka bawa wani ba amfanin bada wa kenan. Mafi abu dai mai kyau dai me ma'ana dai ace kaima kana da shi ka bawa wani amma ba amfanim ace baka da shi kai kuma kaje ka bawa wani banga amfanin shi ba.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Ya danganta, wata rana zan iya karɓa, ba, ba daban da adadi. Zan iya karɓa sau biyu, zan iya karɓa sau uku, zan iya karɓa sau huɗu. Ya danganta da yanayin aiki. Wani sa'a ka ga ka wuni kana, kana ansa kira, kana karɓa kira. Wani sa'a kuma ka ga ba ka ansa ta. Ya danganta da yanayin aiki. To ba, ba takamamman lokaci da zata yi gashi nan. Yaushe kawai dai ba ka da wani abu sai karɓan kira. Ya danganta da yanayin aikin da wani aikin za ka ga ka zo kana ta kira ya kira. Lokaci ɗaya ma sai ka yi kira ya fi sau ɗari. Wani ma sai ka kai su biyar. Wani a rana ma ya yagan bai ku kira sau biyu ba, sai dai in kai ka kira. To ya danganta da yanayin aikin da yayi zafi ya komi yake tafiya. Wani aikin kuma za ka ga za ka zo ba raka dai ansa kiran sosai ba. Wani kuma sai ka wuni ma kai za ka kira ba wanda zai kira ka. Ya danganta da yanayin aikin shi yake.

Uhm, duk abin da ya samu bana da cewa yau ga ni ga abin da zan ci da abin da ya samu. Indai aka ce wannan abinci ne, to ni ga skiya zan ci. Indai ba guba ba ne, abinci ne wanda za ka ci ka ji daɗi. To ni ban zaɓen cewa yau a gun aiki lallai sai abu ka zani zan ci. Duk abin da ya zo min indai za a ci, to in sha Allahu ko zan karɓa abun nan in ci. Gaban ci abu ba to naman ba a can abun nan. Amma har indai taɓ-. Indai ko dai ana cin abun zan ci na gaba a cin abinci abun mato ba a ci ne, to duk abun da ka gaban ci ba to ba a ci ne. Indai ko ka ga nace ko to ana ci ne. To ni bana zaɓan abu. Komai indai ya zo har indai za a ci, kowa zai ci. Kuma bai rai indai ya bawa in na ci zai lalata mun ciki ko wani abuba. To in sha Allahu zan ci abun nan a cikin kwanciya hankali kuma zan ji daɗi. To duk wani abu da dai ake ci nima zan ci saidai wanda ba'a ci. To haka mun yi ciki.

Eh nakan tara kayayyaki ne mako mako, mako mako sai dai kuma ko wani mako indai ya zo da ko sallah ko wani abu ko dai wani abu. Um dai lafiya lafiya, mako mako nike wanki na. Kuma ina jin daɗin yin haka sosai har cikin zuciya na. Don mako mako inda na zo ina wannan wanke wanken. Gaskiya ina, ina samun, ina samun natsuwa sosai, gaskiya da sosai. To indai aka ce maka mako mako ne to ina jin daɗi. Gaskiya sosai bana samun matsala. Inda aka ce maka wai zai inda ya zo na game da wanki ne mako mako nike wanke wanke aiki na. To zakagan mako nike amfani da shi, nike yin wanki na don mako mako.